Kana iya yin iyo? Eh, na iya yin iyo ba kadan ba. Ai, wani lokaci ma abokanai na su kan kira ni wai kifi. Wai ni kifi ne domin iya yin iyo nawa sosai. Ai gaskiya ni gwanine a, a yin iyo. Kuma na gode cewa na iya yin iyo don wani lokaci zan iya samun kaina a inda zai taimake ni kuma zai fisshe ni.

Kana kuna sauron baturi, eh nakan kuna sauron baturi. Masamman idan akwai abunda nike fuskanta wanda ya kamata in yi, wanda zai dauka lokaci kuma yana bukata in yi amfani da wayana. Nakan kuna sauron baturi domin in samu in yi abunda zai taimakeni kuma kar in samu damuwa.

Wanne yanayin ɗaki kake fi so? Ni na fi son yanayin ɗaki wanda bayi da haske da yawa. Yanayin ɗaki wanda ke a duhunce amma dai ba a duhunce sosai ba. To irin ɗakunan nan yakan sa mutum ya yi bacci lami lafiya. Amma idan ɗaki yana da haske da yawa, yakan sa mutum ba zai yi bacci ba idan lokacin bacci ya kai. So ni na so, fi so yanayin ɗaki wanda ke lahani, wanda lahanin baya da haske sosai. Wato ake a tura aka ce dull color. To abin da nake so ke nan, a ɗakuna na.

Yaya kake addu'a da abokan ciniki? Nakan addu'a da abokan ciniki ta wurin abokanina, wato a turanci a kan ce wai referral. Kokuwa wani lokaci nakan nema abun da nake so in siya, in haɗu da abokane ci-- ciniki ta wurin yanar gizo, inda nake haduwa kenan kokawa adverts to inda nake aduwa kenan da abokanen ciniki.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana da kyau akwai adon kai sosai. Idan wani yana buƙatan taimako daga wurin abokanin aikinsa sukan taimakawa ma juna. Dalilin kenan ne ke so wurin aiki na domin akwai taimako sosai, akwai adon kai, akwai goyon baya.

Kana sanya tabaru? Eh ina sanya tabarau. Kuma ya zama dole ne kowane mutum ya sanya tabarau. Don tabarau yana da muhimmanci kuma yana da amfani. Ai mutum da yake tafiya ba tabarau a ƙafufuwansa yakan fuskance da ciwo, yakan ji ciwo idan bai sa takalmi ba. Don haka ni ma nakan sa tabaru domin kar inji ciwo don kuma kayan ado ne kuma dalilin ke nan nake sa tabarau.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh nakan kulle ƙofa kullum. Ai dalilin da muka sa ƙofa don kar a yi mana barna ne, dun haka ban gan dalili wanda zai sa kar in kulle ƙofa ba. Dun haka idan zan fita nakan kulle ƙofa kullum domin kar a mini barna, kar a sata mini kaya, kar yan fice su shiga ɗaki su sata mini kaya. Dalilin ke nan nake kulle ƙofa na kullum.

Menene babban nasara da kuke samu a wurin aiki? Babban nasaran da muka samu a wurin aiki shine yar makarantar mu ta samu, ta zama ɗaya a cikin duniya a cikin wanda suka rubuta IGCSE, ta zama number one a subject na English, ta zama number one.

So nawa kake share gida? Nakan share gida sau da yawa. Sau da yawa, wani lokaci nakan share har sau biyu a rana. To ban san ko akwai ranar da zai wuce wanda bazan share ɗaki ba. Don idan baka share ɗaki ba, ɗaki zai yi datti, kuma bayi da kyau. Don haka nakan share ɗaki sau da yawa a rana.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ba ni da lokaci da nake wanke kayayyaki na. Nakan wanke kaya kowane rana, kowane lokaci idan kayan yayi datti. Amma na fi wanke kayana a Asabar, wato ranar sati ke nan don lokacin ba na, ba na, ban je aiki ba, ina gida kuma lokacin da nake da dama ke nan to nakan wanke duka kayayyukana. Amma kowane rana nake wanki idan kaya ya yi datti kuma ina bukata zan sa wannan kaya don wani biki ko wani occasion da ke zuwa.

Yaya kake kamala aiki a lokaci? Nakan kamala aiki a lokaci. Idan na yi shirya, na raba wannan aiki a kowane lokaci. Na sa ma kowane aiki da lokacin da zan kamala ta. To idan na yi haka, nakan kamala aiki a ko a lokaci.

Nawa bokiti kuke da su a gida. Muna da bokiti da yawa. Har ma ba mu iya amfani da su. Sunyi yawa bokotin mu mulki da su. Har sun kai kaman kusa de ashirin ma to ba ma yin amfani da su. Dalilin da muke de bokati da yawa shine, kwanakin baya muka yi pentin ɗaki to pentin suka zo a bokoti. To muka yi amfani da pentin nan muka gama muka wanke bokotin nan muka ajiye. To muna da su da yawa kuma ba mu yin amfani da su.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Nakan magance matsaloli a aiki idan na zauna na duba inda matsalar yake zuwa kuma me ke kawo matsalar kuma yaya zan yi in magance matsalar. So da yawa bana magana nakan shiru in bar mutane su ba da ra'ayinsu da shawararsu kamin in ba da nawa. Haka nike yi in magance matsaloli a wurin aiki.

Wane fure kake fi so? Furen da na fi so ana kiran shi tsobo wato da turanci akan ce wa hibiscus. Furen nan yana da kyau don akan dafa shi a sha ruwan kuma ruwan magani ne. Dalilin da nake son wannan furen kenan.

Wane irin burodi kake fi so? Gaskiya na fi so burodi wanda yana da kauri ba burodi mai laushi ba. Wanda ke kauri, burodi mai kauri yakan sa mutum ya ƙoshi sosai. Yakan ƙoshiyar da mutum idan mutum ya ci. Amma irin waɗannan waɗan ba su da kauri suna nan kaman pele pele haka gaskiya ba mana so irin burodin nan. Ba ya ƙoshiyar da ni.

Sau nawa kuke karɓar kira a aiki? Sau da yawa. Sau da yawa nakan karɓa kira a wurin aiki, gaskiya, wani lokacin bana iya karanta.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh, ina zuwa aiki a cikin lokacin da ya kamata. Inzo? Awon lokaci ma fiye da lokacin da akan ce mana mu zo aiki. Don haka ni bani da matsala a gefanta lokacin zuwan aiki.

Kana tafiya kasuwanci? Eh nakan tafi kasuwanci. Akai wani lokacin da na yi aiki da kamfani sadarwa, to a wannan kamfani mu kan je sadarwa ce.

Wanne irin wasa kake yi a waje. Idan na fita na je waje, na je shaƙatawa to irin wasan da ni ke yi shine wani lokaci na kan buga table tenis da kuma wani lokaci na kan buga snooker to wasan da ni ke yi kenan idan na fita wa.